Lokacin hutu na kan samu wuri na tafi domin na je na huta, walau kwana talatin ne ko arba'in ne ko ashirin ne ko goma ne aka bani. To ni dai zan tafi in je ko ƙauye ko wani dai wuri wanda zai riƙa birgi ni. Ina ganin kyawawan abubuwa na sha'awa. Ina zuwa can sai na je na huta gaskiya. Idan lokacin da muna ƙauye ne, to har in samu in taho cikin gari domin na ga abubuwan da ba mu da su a karkara. In kuma a birni ne, sai na tafi ƙauye musamman ma ko lokacin da muna kokaka, sai na tafi can domin shaƙatawa.

Aikin da nike yi gida idan na tashi da safe zan fara tasan mutanen gidan kaf su tashi. Kowa in ga ya yi wanka, ya wanke jikinsa, ya yi alwala, ya yi sallah. Saboda haka wannan shine aikina na farko. Mai bi masa kuma, sai in ga wani gyare-gyare ne a cikin gida wanda zan yi kafin na fita na tafi wurin neman abinci na. Shikenan shi ma zan kawar da shi. Zan yi gyare-gyaren da ke da akwai a cikin gidan. Wannan shine aikin da nake fara yi idan na tashi kullum a gidana.

Shi wannan yana daga cikin gyaran wurin aiki wannan tabbas dole ma ka raba wurin da yanar gizo-gizo domin yanar gizo-gizo tana daga cikin ƙazanta kuma in ce za ta iya cutarwa. Saboda haka dole na raba wurin da nake aiki da yanar gizo-gizo. Saboda haka lallai dai ni ina raba wurin da nake aiki da yanar gizo-gizo har ma wurin kwana na da wurin da nake hira idan na gan ta zan sa abin shara in share ta domin gudun kan ma ta cutar da wani.

To gaskiya dai mafi galibi duk wanda yake zuwa wurin yankan albasa indai zai yi aikin yankan albasa ko dole ma ya yi hawaye dole. Domin mu ba kuka muke kiran wannan ba hawaye dole ya zubar da hawayensa. To ku kuma kuka ce kuka saboda haka sai mutum ya amsa muku da i. Yana yin kukan tunda dai yana zubar da hawayensa a lokacin da yake yankan albasa. Dole ne saboda albasa tana da wani yaji da yake tasowa kuma shi yajin na ma hasali magani ne. Yajin yana maganin amosanin ido da wata zan lura taka in kana yanka kana shaƙasa. Saboda haka mu a gare mu ido yana ƙara lafiya idan kana yankan albasa domin wannan hawayen da yake zuba amosanin ido ne.

To ragowar abinci na ni nakan nema mai buƙata ne domin na ba shi. Saboda haka ba zubarwa nake ba, ba kuma ajiyewa nake ba. Tabbas indai abinci na ajiye shi har ya yi ragowa to zan nema mai buƙata sai na ba shi. Saboda akwai mabukata mu da yake nan ba irin ƙasashen manyan ƙasashe bane da wani bai cin sauran abincin wani. Mu a nan Najeriya wani na cin ragowar abincin wani amma akwai yankunan da wani ba zai ci abincin wani ba amma mu hada mabarata gare mu. Idan muka ci abinci muka rage to za mu jira almajiri yazo sai mu ɗauka mu ba shi.

Gaskiya ta hanyar da nake bina inganta aiki, ina so kome zanyi a yi shi mai kyau, mai ƙwari, mai inganci saboda shine zai jan yo mana waɗanda za su zo su ce mu zo ga wani aiki. Idan kayi ha'inci to kuma zaka zama abun gudu ne a cikin jama'a. Saboda haka ya zama wajibi ma ka tsaya ka gyara aikin ka, ka san me kake ciki. Ni ta hanyar da nake inganta aikina, dukkan aikin da aka bani zani daure in tsaya. Komin wahala sai na ga na yi wa mutum mai kyau yadda zai ji zuciyarsa ta so tana son aikin. Ba wai ya ji zuciyar shi bai ji daɗi ba. Nafiso in ga ya yi farin ciki ya nayi masa abu mai kyau, mai ƙwari. Ta haka nake inganta aikina.

Nawa ruwa kake sha kullum? To, duba dai na yi na lokacin sanyi ko na zafi. Idan lokacin sanyi ne zan iya shan leda kamar guda uku ko in ce moɗa kamar guda huɗu ko biyar. Idan kuwa lokacin zafi ne, gaskiya sai in samu 'yar kulata mai ɗan girma kamar wadda za ku ce mata five litre ko four litre. To, irin wannan 'yar kulai ina neman ta in ajiye ta gefe ɗaya sai in cika ta da ruwa, ruwan kuma in sa. Ha'al garara zan sa in tsinƙa mata domin ruwan ya riƙa, ja, eh, 'yar kulata ta rinƙa rike sanyi, kada ruwan ya rinƙa yin dumi. Saboda lokacin zafi wannan ma bai fi ya isar mutum ɗaya ba. Dole heka ne mo wani ka ƙara.

Ai, ya ne ni ne ni kaɗai matashin kai ɗaya ish, to amma da yake gida na jama'a ne mai yawa, to gaskiya matashin kai guda ɗaya bai isa ba. Sai an nemi kai ne gidana ana amfani da matashin kan da ya kai goma. Domin tabbas ni gidana ya kai mutum sha ɗaya zuwa sha ɗaya dai mai babba, mutum sha ɗaya babba. Tabbas gidana ya kai haka. Kuma kowane ya isa amfani da matashi kuma yana amfani da matashin kai. Da gani zuwa ƴaƴana da matata. Saboda haka sai ƙaramar yarinya wadda ita kuma a ina za a iya aje ta amma dai tabbas sauran duk sun isa amfani da matashin kai kuma suna yi. Matashin kai a gidana ya kai goma sha ɗaya da ake amfani da shi.

Ta yadda nike gaishe da mutane sigar tana da yawa. Akwai gaisuwa ta safiya da muke cewa barka da asuba muyi hannu muyi masabiha. Akwai kuma wadda idan rana ya ɗaga muce barka da rana. Ko dan nama yi tsallake akwai barka da safiya, akwai kuma barka da rana. Da rana tun daga misalin ƙarfe goma zuwa ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu duk barka da rana ne. Amma daga misalin ƙarfe huɗu kuma an shiga barka da yammaci, barka da yammaci. To idan kuma aka yi magariba misalin ƙarfe bakwai sai a ce barka da dare. Wannan shine muke gaisa da jama'a.

To, ni a iyayen gidanmu kawai mu ashirin ne. A gidanmu wanda muke gida ɗaya mu ashirin ne. Ban ji 'yan uwan uwa ba, ban ji 'yan uwan uba ba. Saboda haka kuma kun tambaye ni dangi. Gaskiya dangina ba zan iya lissafa su ba kawai takaita farat ɗaya saboda gaskiya iyayena da, da 'yan uwansu suna da yawa. Amma dai dangina na haihuwa su ne na gaya muku mu ashirin ne da aka haife mu a gidanmu.

Ni ina son yanayin zafi. Domin da zafi babu abunda zai dame ka. Ko da yaushe idan ka ji zafi za ka nemi ruwa ka wanka. Sai ka nemi ruwanka mai sanyi kayi wanka. Shi kuma lokacin sanyi yana da takura. Amma lokacin zafi za ka iya yin duk abun da za ka yi. In gumi ya dame ka kuma ka ɗebi ruwa ka kuza a jikinka. Wannan shine dalilin da ya sa nake son yanayin zafi.

Abin da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki, wurin aikin nan, zan ji maigidana yana yaba abin da muke yi masa sosai. Saboda haka, ni wannan yabon ma kawai yana ƙara mani ƙwarin gwiwa. Na fita da wuri, na je na dinga yin aiki ka'in da na in. Saboda wannan yabon da ake ba a kushe ni, ina jin daɗi ni ma, kuma zan yi aiki mai kyau. Duk abin da ya sani zan yi ƙoƙarin in gama masa shi cikin lokaci kuma in yi masa mai kyau mai inganci. Wannan shi yake sa ni ƙwarin gwiwa a wurin aiki. Tabbas, duk wanda ba a tozartashi a wurin aiki to zai riƙa jin daɗin zuwa wurin aikin kuma zai riƙa yin aikin cikin jin daɗin rayuwa.

Idan ina neman izini ta hanya biyu ne zuwa uku. Na farko dai shugabana zan rubuta masa takarda in aika masa ina son hutu nan da wata kan. Ka za wata biyu ya rage ko uku zan rubuta in ba shi zan kuma roƙe shi da baki domin na gaya masa. Ta siga ta uku idan naga akwai wani wanda suka fi jituwa ma da shi zan iya in ba shi shawara yayi shawarta man shi domin a samu a bani wannan hutun. Wannan shine hanya uku da nake nema. Saboda haka wannan shine hanyoyin da nake nema izini na hutu guda uku. Ɗaya zan rubuta in bayar, ta biyu zan faɗa da bakina, ta uku zan nemi wani aminina wanda suka fi daidaitawa in ƙara gaya masa saboda shi ma jituwarsa da shi in ya ba shi shawara ƙarshe zai fi yarda.

Dangantaka ta da maƙwabta gaskiya ni. Maƙwabta na ina zaune da su, lafiya. Ba ni da matsala da su, ba su da matsala da ni. Saboda haka dukkan abin da ya sami wani, tamkar ya samu ɗan. Abin da ya same ka, ya sami maƙwabcinka. Abin da ya same ka, ya sami maƙwabcinka. Saboda haka ni dangantaka ta da maƙwabta na kyakkyawa ce. Tana da matuƙar muhimmanci da kyau. Saboda haka ina jin daɗin zama da su. Su na jin daɗin hulɗa ta ya da ni.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta tabbas amma ta hanyar wani abu da kuke ɗorawa akan application ɗin kuwa wanda yake goge ta. Saboda haka nakan kunna shi domin ya share mata ƙwaƙwalwarta. Duk wani abu da ya shiga, ya goge shi. Wannan shi ne hanyar da nake bi in kare wayata daga ƙwayar cutar da ke lalata waya.

Ina son karanta littattafai musamman ma littattafai irin na namu na rubutun Hausa a ko. Na soyayya ko irin labari, labarai haka musamman akwai wani littattafai irin labarin su iliya ɗan mai ƙarfi. Duk akwai sa akwai magana jari. Itama duk zan iya ɗan dudduba wa'in karanta bakin iya fahimta ta saboda haka ina karanta littattafai. Ina karanta littattafai na Hausa.

Hanyoyin da nake ajiye kuɗina za su kai biyu ko uku. Nakan iya ajiye kuɗi a gidana, yauwa. Idan kuma wani ne zai tura mani, ina da akawun kuma ina da wallet wallet. To waɗannan asusu guda uku ta wannan hanyoyi sai ya iya tura mani kuɗi kuma ina ajiyar kuɗi a cikinsu, yauwa. To wannan shi ne hanyoyin da nake bi don ajiye kuɗi. Akwai ɓangaren banki, akwai ɓangaren da kuɗin in kadan ne zan ɗan ajiye a gidana saboda wani buƙata a idan ya taso ma.

Lokacin da ruwan sama yake zubowa, idan ba ni da wani uzurin da shi, nakan shige ɗaki in yi zamanina. Idan kuwa ina da uzuri da shi, na ƙin tarba ko zan yi wanki ko zan yi wasu abubuwa da dama da shi. Nakan zo in tarba a Randan ruwanmu ta tararwa. Akwai ta tana ɗauka kimanin lita ɗari uku sai in mirgino ta in zo in Kara ta. Akwai wani wuri da ake ce masa indararo sai in sanya tanan kafin a ɗauke ruwan na sama. Ƙarshe ta cika bam sai in zo in riƙa amfani da shi. Wannan shi ne abin da nake yi idan ana ruwan sama. Ko dai na kauce na bashi wuri domin ba ni da buƙatarsa. Idan kuwa ina da buƙatarsa, zan tsaya in yi amfani da shi.

Yadda nike kula da gashina, nakan yi wanke shi ta's in yi masa mai in komai, domin ganin cewa ace yayi kyau. Malam ado ace yayi kyau. Saboda haka hanyar da nike kula da gashina dai hanyar tana da yawa. Akwai kuma irin nama na gargajiya da muke yi wanda ake sa masa lalle domin yayi ja idan ba ka sanya baƙi. In kuma baƙi kake so yayi to sai ka yi masa dice. Wannan bangaren ku ne na turawa.